Eh na tafiya da sauri. Dalili da sa nake tafiya da sauri idan ina da abu a gaba na ko kuma wanda zan yi. Shi yasa nake tafiya da sauri saboda in isa inda ya kamata, sannan ya bi indiya kamata in yi a kan lokaci.

Eh, to gaskiya ina share ɗaki na wani lokaci sau biyar a sati, wani lokaci kuma baya kaiwa sau biyar saboda aiki yana yi min yawa, bana samun zarafi in yi shara. Shi ya sa nake sharewa sau biyar.

Eh, ina yin wuta da itace. Dalili da sa na ke yin wuta da itace saboda kalan murhu da muke amfani da shi dole ne sai da itace domin babban tukunya da muke ɗaura a kai.

Eh ina da sa hannu a wurin saƙonnin mu. Dalilin da ya sa ni ke da sa hannu a saƙonnin mu domin daga babban maigidan mu sai ni ne mabiyin sa a wajen aiki.

Eh, to gaskiya ina hutawa a wurin aiki wani lokaci ƙarfe sha biyu da rana wani lokaci kuma sai na tashi aiki duk da nake samu isashen hutu saboda haka ba hutu.

Ya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yanda na ke shaƙatawa lokacin hutu shine ina buƙatan ruwa na da abinci da kuma kayan sanyi da zan sha.

Eh, irin tufafi da na fi so na fi son jallabiya ko kuma kaftan dalili da yasa nake son su saboda su basu da wahalan wankewa idan aka zo wanke su.

Ina da abubuwa da dama da nakeso a canza mani a wurin aiki ina so a can za min generator na ina so a can za min teburin aiki na sannan kuma ina buƙatan hula da takalma.

Muna da madubi sun kai wajen kala huɗu zuwa biyar a gida wanda muke amfani da shi da safe idan na tashi kafin in je aiki se na yi zo na duba madubi na dubi ya fuskana yake.

Eh ina biyan kuɗi ta waya. Dalilin da sa ni ke son biyan kuɗi ta waya saboda yafi mini araha sannan kuma ba a cajina da yawa kamar yadda banki suke cajina. Shiyasa nafi son tura ta waya.

Eh, ina iya tsalle igiya ina kuma ƙoƙari da tsalle igiya. Shiyasa wani lokaci idan naga igiya yana da tsayi bana saurin tsallewa.

Abubuwa da dama suna bamu kwari gwiwa a wajen aikin mu ba kamar haɗin kai da muke sannan kuma idan muna son muyi sabon abu da ba mu taɓa yi ba, muna haɗa kai tare muyi aiki.

Ni na fi son fanka in zai yi gudu, ya yi gudu a lamba na ɗaya. Domin gudunsa ya fi bada iska sannan kuma bai kawo mura a jiki shiyasa na fi son gudunsa na lamba ɗaya.

Eh to gaskiya yadda na so. So nawa na ke ƙidayar da kayan aikina yana kai so shida sannan kuma wani lokaci kuma bana samun zarafin ƙidaya da shi yadda ya kamata.

Eh ina musafaha da mutane, gaskiya ina ƙoƙari yin musafaha da mutane domin na san yana da kyau. Ni ma in na san mutane su yi musafaha dani, shi yasa ni ma nake musafaha da mutane.

Anguwar mu babbar anguwa ce wanda kowa zai so zuwa wurin domin anguwar mu akwai makarantu, akwai asibitoci sannan kuma akwai jami'ar tsaro. Sannan muna da wurin hira, sannan kuma muna da babban kogi cikin anguwar mu.

Eh ina amfani da sauro net domin wannan shekarar ɗinan sauro sun zo suna tsuntsunse fitinu mu, tun ba shiga damina sosai ba ya sa mutane wasu sun kamu da ciwon malaria wasu sun kamu da ciwon fever saboda haka ne da nake kiyayewa sai da in sanya sauro net saboda kiyaye cizon sauro.

Ina kallon wayana kowane lokaci. Dalilin sa ni ke kallon wayana kowane lokaci domin ina amfani da wayana a kusan kowane lokaci. Da wayana ne na ke neman kuɗi, da wayana ne na ke yin graphic design, da wayana ne na ke yin hira da mutane yanar gizo, da wayana ne na ke buga game ina wayana ne babban abokiya ta. Shi yasa nan ke kallon wayana kowane lokaci.

Ina amfani da wayar Tekno ne mai kyamara goma sha biyar megapixels sannan kuma batiri nashi dubu hamsin sannan yana da kimanin memory ɗari da ashirin da takwas gik.

Eh ina son karanta littafai. Dalili da yasa nake son karanta littafai saboda akwai wani littafi da na karanta tun a firamari wadda ake kiran sa together again. Wancan littafin ya koya mini yadda zan yi zama da mutane da kuma yanda zan yi mu'amala da abokan arziki.

Burin mu awurin aiki shine mu ga mun ƙera kayan aiki da kowa da kowa za su so sannan kuma zai kama idanun gwamnati su so su haɗa hannu da mu muyi aiki ko kuma su taimaka mana da kuɗi da za mu siya kayan aiki muyi aiki mai kyau.

Eh ina ajiye makulla na ne a bayan ɗaki. Dalili yasa da nake ajiye makullin na a bayan ɗaki saboda yara suna yin ɓarna a unguwar mu, dinnan idan mata ta na ajiye shi a bayan ɗaki ba za su iya su zo ɗauka ba. Duk makullin ɗakin su buɗe ɗaki suyi mini ɓarna sha sa na ke kiyaye wa da tare da ajiye wa a bayan ɗaki.

Eh ina da WiFi a gida wanda nake amfani da shi, amma batir ɗinsa ya ɓace, shi yasa nake ƙoƙarin inga na tara kuɗi in saya sabon WiFi domin na san amfanin WiFi sosai. Network yanada ƙarfi idan mutun yana anfani da WIFI ne.

Yadda nake tafa shine idan na za ni sami abokanaina muna hira, muna jin daɗin hira da muke yi, nakan zo na basu hannu mu tattafa.

Eh to gaskiya ina jin daɗi sosai lokacin da za a biya ni albashi na dalili da ya nake jin daɗi saboda zan samu kuɗin da zan biya bukatu na in biya buƙatan iyalina.

Kayan marmari da ne ke fi so suna da yawa, ina son abarba, ina son mangwaro, ina son lemu sannan kuma ina son kashu.

Yadda na ke neman izinin hutu a wurin aiki shine, ni da maigidana muna zaunawa muyi magana ne, in gaya masa cewa to nifa ga dalilin da zai sani in je hutu. Misali dalili da nake gaya masa kan zan je hutu shine idan aiki ya yi aiki na kwana biyu jikina kuma ya gaji ina buƙatan hutu. Sannan kuma idan ina buƙatan hankalin in sami iyalina ina basu hankalina, in ɗan kula dasu na kwana biyu. Haka ne nake zuwa na sani maigidana in fahimtar dashi, domin maigidana shi kuma kalan mutum ne mai fahimta wanda baya son takura rayuwar mutum. Idan na mishi magana yana yarda ya bani izini. Wani lokaci ya kan iya bani izinin hutuwa na kwana huɗu, wani lokaci kuma in akwai aiki mai yawa yana bani izinin kwana biyu ne.

Ni na fi son zama a kujera. Dalili dayasa na ke son son zama a kujera saboda in na dawo daga wurin aiki, jikina na buƙatan huta a zaune tukuna. Bayan na gama hutawa na, idan ina ji kaman zan kwanta ne tukuna na ke kwantawa a taburma. In kuma ba zan kwanta ba, na kan cigaba da zama na sai lokacin da zan tashi in yi wanka.

A to gaskiya abubuwa da nake ji lokacin da inna shiga damuwa ko kuma abubuwan da nake yi lokacin da na shiga damuwa shine nakan iya ba ma kaina shawara cewa wannan damuwa da na shiga kalan damuwa ne wanda ba har abada zai zauna mini ba wanda kwana ɗaya biyu duka gaba ki ɗaya damuwan zasu wace haka nake ƙarfafa kaina sabo da damuwowin su wuce.

Da sassafe idan na farka ina iya ta shi, in je goge haƙora na, bayan na goga haƙora na in je in share gida, in na share gida in yi wanke wanken kwanuka, tukuna in shiga kicin in je in yi girki, bayan na yi girki sai in ma yarana wanka in musu shirin kai su makaranta.

Eh, to gaskiya ina son cin abincin titi dalilin da yasa nake son cin abincin titi shi ne abincin titi na da araha sannan kuma garaugaronsu suna sa yaji sosai kuma ni gwanin cin yaji ne.

Eh, kujerunmu suna da daɗin zama. Kujerunmu ba'ai musu rowar kushin ba, an sa musu kushin sosai. Suna da laushi, wanda idan ka zauna ma kafun ka, an kare bacci ya ɗauke ka.

Eh ina sauraron rediyo, ina sauraron rediyo saboda wani lokaci labaran ball ko kuma labaran waƙoƙi ana yawan saka a rediyo na keji.

Eh ina iya raba wuri da nake ayanar gizo amma ba kowane lokaci bane nake raba wuri da nake yanar gizo saboda bai da tsaro idan na raba shi a yanar gizo.

Eh, ina ƙoƙari da kunna Bluetooth amma ba kullum nake kunnawa ba saboda akwai cutar waya da yake kamuwa da waya ta Bluetooth. Shiyasa bana kunnawa kowane lokaci.

Ba na shan magani kullum gaskiya, kafin na sha magani sai ina yi rashin lafiya kuma ina gama samun sauƙi kuma ina lige na shan magani.

Yanda nake magance damuwa a aiki, ni da abokan aikina muna zaunawa mu yi shawara ne tare kafin nan sai mu san ya za mu yi mu magance matsaloli mai kamar makamancin haka.

Eh, ina yin motsa jiki kullum. Dalili da sa ni nake motsa jiki kullum saboda ina amfani da wannan damar in miki jikina in samu kuzari da zan yi aiki.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa, sai na tabbatar cewa na gama ayyuka da suke hannuna kafin na shiga wasu ayyuka da bai shafen ni ba ko kuma in shiga hira da abokanai.

Abubuwa da dama suna sa ni dariya. Misali ace idan na tuna da da lokacin da ni da abokanai na muke tashiwa, mu je kogi da keke mu yi rige-rige kafin mu isa san nan mu yi tsokana muna dariya tare.

Abinci da na fi so shine na fi son shinkafa da wake dalilin da ya sa nake son shinkafa da wake saboda shine kala abincin da nake son ci ya bani ƙoshi duka.

Ina son ziyarta Nature Lounge. Dalilin sa ni ke son ziyarta Nature Lounge saboda Nature Lounge wurinsu akwai wajen hira sannan kuma akwai wajen cin abinci idan kana son ka siya.

Eh, ina iya samun horo a wurin aiki. Domin wani lokaci a kusa da aikin mune ma ina iya ƙetare doka a wajen kuskure saboda haka maigidan mu yana sa mana horo.

Dangantakar mu da maƙwabta gaskiya dangantaka ne mai kyau domin maƙwabtan mu suna da mutunci, suna iya kawo mini abinci wani lokaci kuma ni ma inna dafa abinci ina iya kai musu.

Eh, ina iya tafiya kasuwanci musamman kaman yau, Lahadi ɗinnan yau akwai kasuwan Maizis. Ina amfani da dama ne in je kasuwan Maizis in sayi kayayyaki domin kayayakin suna da arha.

Eh ina rubuta rahoto wani lokaci sau uku, wani lokaci ina rubuta sau biyu. Ina iya rubuta rahoto a farkon wata sannan kuma na iya rubuta rahoto a ƙarshen wata.

Eh ina shuka tsire-tsire gida-gida, domin dalili sa nake shuka tsire-tsire a gida akwai wasu kalan miya da ni nake buƙatan ni in shuka su saboda bana son saya yana da tsada.

Eh ina kwana a ciki lokacin sanyi sosai gaskiya bana shiri da sanyi shi yasa idan na shiga lokacin sanyi nakan lulluɓe jikina da bargo in lokacin zafi ne ina kwana waje.

Yadda nake tafiya zuwa wurare shine ina shirya abubuwan da ya kamata in shirya, sannan kuma in ɗauki abinci da zan ci a hanya ko kuma ruwa da zan dinga sha a hanya sai in kama tafiya na.

Gidanmu ƙasa da yake kalan gidanmu yashi ne gabaki ɗaya cikin gidanmu, amma kuma idan ka tone ƙasa ɗin za ka iya samun taɓo ko kuma ƙasan filasta a cikin gidanmu duka.

Eh ina kuka lokacin yanka albasa. Dalilin da ya sa nake kuka lokacin yanka albasa shine idan albasa ya shiga idon mutum yana mini zafi sosai kuma yana sa ni hawaye.

Abubuwa da dama nake yin su don kiyaye lafiya. Idan na tashi nakan miƙe jikina in sha ruwa mai sanyi. Na sha ruwa mai sanyi, in nemi ko abarba da koyi in ci saboda in ƙara samun lafiya.

Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki shine abokan ciniki ina ɗaukansu da mafimanci sannan kuma muna hira a kasuwa. Idan na samu wanda yake son abunda nake sayarwa sai na tallace masa.

Eh gaskiya ina aiki bayan lokaci. Dalili da ya sa nake aiki bayan lokaci saboda a bayan lokaci ɗin na aiki ɗin kuɗin ɗin nawa ne, shi ya sa nake aiki domin samu na mashin.

Eh, gaskiya na fi son miya me zafi sosai. Miya mai sanyi baya sa ni cin abinci sosai amma miya me zafi mai yaji yana sa ni ci abinci sosai kuma in ji daɗin abinci da nake ci.

Inda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine duk kostomomi da nake haduwa da su, ina ɗaukan su da muhimmanci kuma ina nuna musu cewa idan babu su babu ni. Shi ya sa nake riƙe dangantaka sakanina da su.

Ni zan zama a birni. Dalilin da ya sa nake son zama a birni saboda duk abun da nake buƙata a cikin birni zan same sa. Inma ina buƙatan jami'an tsaro ne ko asibiti ko makaranta duk akwai.

Irin kiɗa da nake so ina son kiɗan hip-hop domin Rick Ross da Jay-Z da Drake suka canja min yanayin da nake jin hip-hop sun yi waƙoƙi sosai gaskiya.

Eh, ina ƙoƙari da duba kalanda kullum. Dalili dayasa nake duba kalanda saboda akok wasu ayyuka da nake yi, wadda kalanda ne yake zama na mi abu mai tunatarwa.

Abinci da nake ci yake sani injidaɗi sosai shine idan na samu tuwon doya da miyan alayyahu da yakuwa da gyaɗa da daddawa da kifi aciki shi nakeso.

Eh ina yin addu'a kullum. Ba mafi yawa idan na tashi ina godiya ga Allah cewa da ya tashe ni rai da lafiya cikin masu rai da kuma zan tashi in je wajen aiki Allah ya bani sa'a.

Ina goga haƙora na wani lokaci so biyu, wani lokaci na kan iya goge wa so uku. In kuma aiki ya mini yawa ina goge wa so ɗaya ne gaba ki ɗaya ranar din.

Eh ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Dalilin sa ni ke son ƙetare ƙafafu lokacin zama idan na ƙetare ƙafafu na, ina samun hutu sosai kuma jikina ana sakewa ba tare da na ji ciwo jikinaba.

Abubuwa da nake yi don nishaɗi, nakan iya je club ko kuma na je bar, in je in zauna na siya kayan sanyi da zan sha, ina jin waƙa, na huta.

Ina amfani da kunnen waya. Dalilin da yasa nake amfani da kunnen waya shine kunnen waya yana taimaka min na ji magana idan maganan murya ya yi ƙasa sosai. Shi ya sa nake amfani da shi.

Duba da dama na ke yi da yamma kafin na kwana. Ina yin wanke wanke, bayan na gama wanke wanke na kan share ɗakina, in kalli TV in ji labarai tukuna sai in yi addu'a in kwanta in bacci.

Biki da na fi so shi ne bikin Kirsimeti. Dalilin da yana ke son bikin Kirsimeti, abokanai na da ba su nan kusa a jiya suna dawowa gida gaba ɗaya mu haɗu muyi hira, muyi dariya.

Abunda nake kiyaye kalma sirri shine bana sake baki nayi magana banza banza ba, natsuwa ne in yi magana yadda ya kamata saboda kalma sirri kar ya fito.

Ni irin ice cream da nake so ina son ice cream da bai narke ba wanda kankaran sa nan da sanyi sosai sa'an nan kuma ina son ice cream mai flavor ne ayaba ko kuma mai flavor abarba.

Ina amfani da matashin wuya domin matashin wuya gaskiya ya taimake ni sosai, ba kamar ace shekarar COVID-19 matashin wuya ya taimake ni sosai, wadda kuma naji daɗin amfani da shi.

Ina fin kuzari da sassafe, dalilin da yasa nake fin kuzari da sassafe idan na tashi da sassafe na miqe jikina akwai wani sabon ƙarfi da nakeji a jiki na wanda inna kama aiki bana gajiya.

Yadda nake zubar da shara shine sai na tabbatar da cewa na tara sharan ya cika cikin kwandona. Idan ya cika cikin kwandona ko wanne ranar Asabar da sassafe nakan tashi na je bakin kwari na zubar.

Eh ina taunawa goro amma ba kowane irin goro bane nake taunawa. Akwai kalan goro dani nake taunawa namijin goro ne shi wancan yana maganin sanyi kuma yana maganin mura.

To gaskiya danginmu a gida mun kai wajen mu shida a gida. Muna da maza guda biyar a gida sannan kuma namace guda ɗaya. Namace guda ɗayan na ita ce yar autanmu gaba ɗaya.

Gaskiya yadda nake inganta aikin mu, domin aikin mu gaskiya ba aiki bane mai sauƙi. Ina basa daraja sosai kuma inna zo sayarwa, ina sayarwa da sada.

Eh ina riƙe rigar aljihuna, dalilin da yana sa nake riƙe rigar aljihuna saboda wani lokaci in zafi ya yi yawa, ina son in fita wajen shaƙata kuma na riƙe gado ko taburma a hanuna sai na sa rigar aljuhu tukuna.

Nombanmu mai albarka shine sifili tara, sifili biyu, uku, huɗu, shida, bakwai. Wannan lambar nan ta taimake mu da dama a gurin aiki kuma har yau tana kan taimakan mu.

Gaskiya dangantakar mu da abokan aiki yana da kyau sosai. Suna da kulawa, mu manya ma muna da kulawa. Duk wanda bamu kalle shi a wurin aiki ba, idan an tashi aiki mukan haɗu gaba ɗaya mu je gidansu ziyara.

Eh to gaskiya ina jurewa barkono mai yaji. Ni kalan mutum ne wanda nake son cin abinci da yake da yaji sosai a cikinsa. To ina ƙanƙanta ma ina son cin abinci mai yaji.

Filin mu nada launi' wajen kala uku. Akwai ɗayan labulemu mai launi ja, akwai ɗayan labulen kuma mai launi kalan toka akwai wadda kuma yake da launi baki.

Eh na fi so in saya kayayyakin yanar gizo. Dalilin sa yasa nake sayen kayan yanar gizo har gaban gidana ba tare da na sha wahala kuma na kashe kuɗin mashin.

Abubuwa da na ke so da na ke sha. Shine na fi son Coca Cola, da lililen da yasa nake son Coca Cola saboda idan na ci da donot yana sani inyi gyatsa kuma inji na ƙoshi.

Shago da na fi zuwa shine shago da ake sayar da kayan teburi ko kuma kayan da za a samu kayan sanyi a ciki. Sune kalar shago da na fi zuwa. Indai kuma a kasuwanci ne kuma nafi son zuwa sayan kayan aiki na.

Ni ke tabbatar da ingancin aikin mu shine idan na gama aiki, na kalla mutane da yawa suna yawan yin yaba wa aikin da na yi cewa ya yi kyau. Ni ma na san cewa aikin yana da kyau kuma akwai inganci.

Eh ina kunna kendir a gida. Dalilin da ya sa nake kunna kendir a gida wani lokaci idan sanyi yayi yawa kendir ne yake taimaka mini yasa ɗaki yayi ɗumi, ko kuma idan babu wutar lantarki nakan kunna kendir saboda ganin gari.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki. Dalili da yasa nake rubuta kashe kuɗin aiki saboda yana tayani yin lissafi sannan kuma ina sanin yaya za'a yi insa kuɗin abubuwan da zan sayar saboda riba.

Yadda nake son dafa ƙwai di na bayan na hura wuta, na saka ruwa a kan tukunya, na saka wuta, na ɗaukan ƙwai na saka a ciki minti goma, kaf gaba ki ɗaya ya dafu.

Ina kallon madubi lokaci sau uku. Dalilin da ya sa nake samun zarafin na kalli madubi sau uku shine idan na shiga wanka akwai madubi a wajen wankan mu nake kallon kaina. Bayan na gama wanka na fito kuma akwai madubi a ɗakina kafin nayi shirya.

Eh, ina kare waya na daga ƙwayar cuta. Dalili dai sa nake kare waya na daga ƙwayar cuta saboda kwanaki an taɓa tura min ƙwayar cuta waya wadda ba ta min hankalin waya.

Abu mafi mahimmanci tsakanin abokantaka da ni nake gani shine, in abokinka baya baka shawara ko kuma baya ƙaruwa da kai ko kuma baka ƙaruwa da shi, abokantakan ku bai da mahimmanci kenan.

Yadda nake kare kaina daga sauro shine ina amfani da sauro net domin sauro net shine kaɗai maganin abun da yake kare mu daga cizon sauro ko kuma muyi amfani da maganin sauro.

Eh ina amfani da mataimakin murya. Dalilin da ya sa na ki amfani da mataimakin murya wani lokaci murya ba za ka gi shi da kau ba shi ya sa nake amfani da mataimakin murya sa bo da a gi murya na yan da yakamata.

Gidan abinci da na fi so shine Natus Lounge. Dalili yasa nake son zuwa Natus Lounge saboda Natus Lounge sun iya girki sosai kuma abincin su na da daɗin ci. Ina zuwa wurin ɗin ina cin abinci ana nuna wasan ƙwallon ƙafa ma a TV.

Yadda nake magance koke-koke shine wani lokaci in koke-koke ta same ni ko kuma ta kama ni, na kan same manyan mutane waɗanda suka taɓa fuskantar koke-koke su ba ni shawara.

Gaskiya ina ciniki sosai a wajen kasuwanci. Alhamdulillahi ga Allah ba zan iya ce ba na yin ciniki ba, kuma ina fatan Allah zai ƙara buɗe hanya a kasuwanci na.

Gaskiya abubuwan da nake yi farko idan na isa ofis na kan godiya ga Allah da ya kai ni wajen aiki, rai da lafiya, ina addu'a kuma Allah ya sa kostomomi su zo su yi sayayya a wajen aikinmu.

Eh, ina iya rera waƙa sosai. Gaskiya Allah ubangiji ya ba ni baiwa na rera waƙa, wanda ko a cocin mu ma wani lokaci in muka je Sunday school nakan koya musu rera waƙa.

Eh ina busa saki amma ba kowane lokaci bane nake busa saki. Kafin na na busa saki sai in na tarar da abu da ya ɓata min rai kuma ba zan iya yin faɗa da shi ba sai dai in busa saki na tafi.

Ina amfani da intanet koyaushe domin intanet ne abubuwa da nake amfani da su kowane rana saboda yin aikina ko yin graphic design ko yin hira a yanar gizo.

Ruwa da na ke sha kullum wani lokaci ya kan kai leda goma wani lokaci ya kan kai leda sha biyar domin yanzu akwai alamun hunturu da kuma zafi a nan yana sa mutum ishi sosai.

Abun da nake yin shiri saboda ƙarshen mako shine ina shirin yanda zan shishshiya abubuwa da zan fitar da su kasuwanci ranar lahadi na farko mako da zamu shiga.

Ai itace da na fi so shine mangwaro da lemu da kuma wani lokaci ma ina son cashu sosai gaskiya. Domin a inda nake zama forest ne wadda akwai shukin 'ya'yan itace.

Bana cije farce saboda farce cije shi ba tsafta bane amma indai farce na a wanke yake yana nan da tsaf tsaf nasa nakan iya cije shi.

Eh ina da dabbar gida sosai. Ina kiwon dabbobi. Dalili da ya sa na ke kiwon dabbobi saboda su ma abokanan mutane ne kuma suna son a kula da su yadda ake kula da mutane don su ma raine jikinsu.

Eh ina iya ɗaure kulli. Dalili da sani ke iya ɗaure kulli saboda na yi zama da mama na sosai. Ina kallon yadda take daure kulli, sannan nima ta koyamun yanda zan daure killi.

Eh ina koyan wata yare. Dalilin da ya sa nake koyan wata yare, a unguwa da nake yi yare mumuyawa ne suke da yawa wurin nan ni kuma ina son koyi yare mumuyawa saboda ni ma in dinga magana tare da su.

Eh ina iya tuƙi mota, na koyi tuƙi mota a shekarar dubu biyu da ashirin da huɗu da ta wuce. Kuma abokina ne ya koya min da motan gidansu.

Irin wasa danake yi a waje shine inason wasan buga ƙwallon ƙafa sannan kuma inason wasan tuƙa keke. Wani lokaci kuma in na akwai ruwa a kogi mukan je iyo da abokanai.

Wani lokaci da na kamu da mura. Ina zuwa wurin likita ne in gaya masa cewa na kamu da mura kuma ina gaya masa ranar da na kamu da mura sai ya duba maganin da zai ba ni in sha.

Wurin aikin mu gaskiya wurin aiki ne babba wadda kuma idan ka zo wurin ɗin zaka so zuwa kowane lokaci. A wajen aikin mu akwai likitocin ma'aikatan mu, akwai kafintocin ma'aikatan mu, akwai masu ginin ma'aikatan mu duka suna aiki a ƙarƙashin mu ne.

Eh ina iya jefa dutse da nesa. Dalilin da yasa nake iya jefa dutse da nesa tun muna yaranta kuma muna fita farauta muje jefin tsuntsun ko da basusa ko da hannun mu ma muke jefi.

Eh ina iya hawan keke, ina tuƙa keke tun muna yarantaka muna iya tuƙa keke ni da abokanai na muyi rige-rige zuwa kogi da keke ma duka.

Eh ina miƙe jiki da safe. Dalili da ya sa nake miƙe jikina yana sa ni in samu sabon ƙarfi wanda zan iya yin aikin da nake so in yi da sassafe.

Eh ina iya gabatad da rahoto. Babban maigidin mu ma yana bani daman gafata da rahoto a gwajin aiki domin ya san cewa ni kalan mutum ne wanda ni bana son kaina ina yabu da kowa zai amfana.

Eh to gaskiya, lokacin da nake wanke kayyayakina shine ina wanke su da sassafe, dalilin da yasa a nake wankewa da safe zuwa rana ya bushe ne gaba ki ɗaya se in shigar.

Eh gaskiya nikam ba na san wurare masu hayaniya, dalilin dayasa bana son wurare masu hayaniya, wurare masu hayaniya ana iya samun matsala ko kuma rikici a wajennan, nikuma ina kiyayewa.

Gaskiya ina iya zama kuma ina iya tsayawa amma kuma mafi yawa nafi son in zauna ne idan ina aiki ko kuma idan ina hutawa. Indai ina son kwantawa kuma nafi son kwanta a taburma.

Eh to gaskiya ina kwana kullum ƙarfe takwas. Wani lokaci idan na dawo aiki latti nakan iya kwana a waje ƙarfe tara. Bisa ga lokacin da na tashi aiki nake kwana.

Eh ina son sanya agogo a hanu. Dalilin da yasa na nake sanya agogo a hanu, idan nayi wanka na, na fito na ci gaye na, ni na fi so in sa agogo saboda hakane ni ya fi burge ni.

Ni launin da na fi so, na fi son launin baƙi da fari. Don ko a cikin sutura na ko kuma kayayyakin da nake sakawa, baƙi da fari sun fi yawa a cikin kayayyaki na.

Eh to gaskiya ranar da nake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ranar Asabar, ina zuwa kasuwa ran Lahadi. Mafi yawa ran lahadi yadda nake zuwa kasuwa ina zuwa kasuwan mysis ne saboda kayayya kin sun na da arha.

Babban nasarar da muka taɓa samu a wajen aiki shine gwamna ma ya zo yana so ya haɗa hannu da mu ya saya mana kayan aikin da mu muke bukata mu ge kayan aiki mai kyau a gari.

Eh, yadda nake kula da gashi na shine ina shafa masa mai me laushi wanda zai sa su mana ba zai karye ba kuma zai sa shi baki ya linga walƙiya.

Abun da nakeyi da raguwan abinci wani lokaci nakan ajiye cikin firij, wani lokaci kuma nakan ɗuma saboda in ci anjima. Wani lokaci kuma nakan ba wa dabbobina su ci ko kuma inba ma maƙwabta.

Ni na fi son bus. Dalili da ya sa na ke son bus saboda wani lokaci idan ina cikin bus ina haɗuwa da mutane ana iya nishaɗi kafin na isa inda za a isa. Wani lokaci ina iya samun abokan ciniki ma.

Irin kyauta da nake son bayarwa, nakan iya ba da kyautar abinci, nakan iya ba da kyautar kuɗi, nakan iya ba da kyautar shawara ma duka, ba'da da ba ta kamawa shawarar da nake bayarwa ko kuma kyautar da nake bayarwa.

Eh ina karatu kafin nan in kwana. Ni kalan mutum ne wadda nake son karatu. Mafi yawa ina karanta jarida ne ko kuma in karanta littafin Baibul kafin kwana.

Eh ina son buɗe taga ɗaki. Ina iya buɗe taga saboda shan iska ko kuma saboda haske. Sannan wani lokaci kuma ina iya buɗewa saboda in kali mai ke gudanar a waje ta windo.

Zan tsaya nayi hoto ajikin mangwarorin nan dake kusa da bakin kogi, saboda in nazo wurin nada salama babu tashin hankali babu hayaniya. Shiyasaa na ke son zuwa gujin ciyar da hutu.

Eh ina kwana a kan gado. Dalilin da yasa nake kwana a kan gado saboda yanzu haƙa ɗinnan ni kaɗai ne nake kwana a gida na. Yara na suna da nasu ɗaki da suke kwana a ciki.

Muna da bokiti guda huɗu a gidanmu wanda muke amfani da shi. Guda biyu yana a ɗakin yara na sannan, guda biyu yana a ɗakina. Guda ɗaya kuma na ɗakina, ina amfani da shi saboda sa ruwan sha ne.

Lokacin da ruwa ke zuwa, abin da nake yi na farko shine nakan duba menene wanda idan na bari ruwan sama in ya taɓa zai ɓata, sai na shigar da su gaba kiraya kafin na na zo na rufe ƙofa.

Yadda nake biki ranar haihuwarmu shine ina rawa sosai gaskiya kuma inasa a dafa mana abinci da kuma kayan sha sosai. Ba ƙaramin farin ciki nake yi ba ranan.

Launi tawada da nake da shi kala biyu ne. Launi tawada nan na tarar da shi tun lokacin da nake ƙaramin yaro ne. Akwai baƙi sannan kuma akwai fari.

Eh ina cin manufar tallace-tallace. Na jima da cin manufar tallace-tallace. A applications na maining da nake amfani da su suna yawan yi min tallace-tallace wadda ake biya na idan na kalla.

Eh ina lulluɓe jikina da bargo. Mafiyawa ina lulluɓe jikina da bargo idan sanyi yayi yawa sosai. Yadda nakeyi in samu hutu da kuma kwanciya hankali shine nakan lulluɓe jikina da bargo saboda sanyi karya same ni.

Eh ina amfani da mai mai ƙamshi sannan kuma kalan mai ɗin sunansa Nivea. Na jima ina amfani da wannan mai don bai da illa a jikina.

Ranar da ya fi mini kyau a mako shine ranar Laraba. Dalilin da yasa ke son ranar Laraba saboda muna tashiwa da wuri daga wajen aiki. Muna iya tashiwa ƙarfe biyar daga wurin aiki.

Ina ajiye hotuna na wani lokaci a Facebook wani lokaci nakan iya ajiye shi a Twitter amma kwanan nan na ga duk wuraren cam basu da tsaro sosai ina ajiyesu a laptop ɗina ne.

Eh ina tara tsabar kuɗi. Misali idan ina bukatan kuɗi da zan wasa a wajen aure ko biki shine nake tara tsabar kuɗi. In kuma indai ina son in tara kuɗi da zanyi amfani da shi na tsawon shekaru kuma ina tarawa a yanar gizo.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine abokan aikin mu gabaki ɗaya muna zuwa mu gaisa ne kafin na mu fara aiki ko kuma idan mun zo ɗaya bayan ɗaya muna gaisuwa kafin mu fara aiki.

Eh to yanayi da na fi so gaskiya shine ina son yanayi da sanyi ne amma ba sanyi sosai ba sa annan kuma ina son yanayi da ina da abin da zan ci ina hira.

Eh ina yin kiran bidiyo. Misali idan matana ta yi tafiya ko kuma inna yi tafiya bana gari, ina yin kiran bidiyo da yarana mu kalli juna mu yi hira sosai da su.

Eh ina son ɗaki ne a cikin. Ni gaskiya bana son barin ɗaki da datti domin yana sa ɗaki ɓacewa sannan kuma yana sa ɗaki wari. Saboda kiyayewa ni ina sharewa sosai.

Na fi son fanka sosai gaskiya. Dalilin da ya sa na ke son fanka saboda fanka baya yin sanyi har cikin kashin mutum amma AC kuma in ya fara sanyinsa, sanyinsa na shiga har cikin kashin mutum.

Ina cajin waya na da dare ne idan zan kwanta. Amma wani lokaci kuma in ina da aikin da nake yi kuma bani da charji a waya. Ina cajinsa a lokaci ɗaya kuma ina amfani da shi.

Yana yin sa hannun mu yanda yake a wajen aikin mu shine idan ka zo za ka sa sunan ka, idan ka sa sunan ka za ka sa lokacin da ka zo aiki sannan kuma za ka sa lokacin da za ka tashi aiki.

Kayan aikin da nake amfani da su, ina amfani da guduma, ina amfani da zarto, ina amfani da wuƙa, ina amfani da fensir, ina amfani da alƙalami duka.

Eh, ina karanta jarida sosai gaskiya. Dalili dayi sa ni ke karanta jarida saboda akwai wasu labarai da a jarida ne kaɗai na kan iya samun su kuma jarida abu ne mai arhan saya.

Eh, ina kunna turaren baturi. Dalilin ɗaya sa ni ke kunna turaren baturi saboda yana da amfani sosai, yana iya bada sanarwa sannan kuma yana kiyaye da mutum.

Abun da nake tunawa daga yaro shine ina tuna yadda muke wasa da abokanai na mu je kogi muyi iyo, saannan kuma ina tuno yadda muke wasa muyi dariya.

Ina tsarkake gidanmu wani lokaci sau uku, wani lokaci na tsarkake shida sau huɗu a rana. Amma kuma idan aiki yanamun yawa wani lokaci bana samun dama ko zarafi dazan dawo gida in tsarkake.

Badurwa ta ce mai kakkafa min baya sannan kuma ita ne take rage min zafin kai sannan kuma ita take taimaka mini ta kakkafa min baya duk ta san da za ta kakkafa min bayana.

Tsinsiya da nake anfani dashi tsintsiyan mu ta gargajiya ne wadda aka kerashi daga itacen kwara. Tun da jimawa mu muna amfani da shi kuma a nan mun fi amfani da shi a maimakon tsintsiyar roba ma.

Rubutuna na da kyaun gani gaskiya. Ni ma mutane suna yawan magana a kan rubutuna. Ban taɓa tashin sanin cewar rubutuna na da kyau ba, sadda addana ta gaya mini rubutuna ya fi na likitoci.

Yadda na ke yanke shawara a wajen aiki, ba na yanke shawara ni kaɗai, sai na yi shawara da abokan aikina gabaki ɗaya. Duk abin da mu ka yanke shawara a kai dukanmu, shi na ke amfani da shi.

Eh ina rera waƙa lokacin da nake wanka. Wannan abun nan ya zama mini kamar hali wanda ba zan iya ɗainawa ba. Duk lokacin da nake wanka sai na rera waƙa. Iyaye na ma suna magana a kan haka.

Eh ina buga rubutu da sauri. Dalili da sa na iya buga rubutu da sauri saboda akwai wani malamimu da shi baya son yin mana rubutu a blackboard. Shi ya fi so ya dinga karanta mana mu kuma muna rubutawa.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace. Dalilin da yasa nake shan ruwan 'ya'yan itace saboda likitan mu ya gaya min a kan cewa ruwan 'ya'yan itace yana da amfani sosai a jikin mutum ya dinga sha yana gina jiki.

Malami da nake so shine kalan malami da zai bani shawara yadda zan gudanar da abubuwa kuma yadda zan samu kuɗi kuma yadda zanyi da rayuwa ba tare da nasha wahala ba. Irin su malami Professor Hussaini da Professor Iday Sami kuma da late Professor Ajayi.

Yadda muke aiki tare da ƙungiyar mu gaba ɗaya muna haɗa kan mu ne muyi aiki tare, muna shawara tare saboda aikin mu mu gama a kan lokaci kuma yayi kyau.

Eh ina sa turare kullum duk lokacin da na yi wanka. Dalilin da yana sa nake sa turare duk lokacin da na yi wanka saboda nima inji daɗin ƙamshin jikina kuma in na shiga cikin jama'a kar a raina ni.

Abincin da na ke ci a wajen aiki wani lokaci na kan ci soyayyen doya, wani lokaci na kan ci kose da kamu, wani lokaci kuma na kan ci shayi da burodi a wajen aiki.

Eh ina cin citta abinci sosai. Ni kalan mutum ne wadda ni nake son cin abincin da yana da citta a ciki ko kuma barkono me zafi sosai domin yana ƙara bani sha'awar cin abinci.

Eh ina kammala aiki da lokaci domin ni da abokan aikina gabakiɗaya in muna yin aiki muna haɗuwa gabakiɗaya kan aiki ɗaya sai mun gama sai mu je kan wani aiki daban kuma.

Eh ina son binci mai yaji. Dalilin da yasa na ke son abinci mai yaji saboda abinci mai yaji yana sani son cin abinci kuma yana bani ɗanɗanon abinci a bakina.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwan sama. Dalilin da ya sa na ke riƙe lema lokacin ruwan sama saboda bana son ruwan sama ya taɓa jikina. Yana sa ni zazzabi sa'anan kuma yana sa ni mura.

Da nake so amfani da shi, ina yawan amfani da app ɗin WhatsApp domin WhatsApp wurin da nake hira da abokanai kuma ina danni shaɗina. Lokaci kuma ina amfani da Messenger.

Ina iya dafa abinci domin a gidan mu gabaki ɗaya mazaje ne sanan kuma yar autan mu tana zuwa makaranta bata samu zarafi ta dafa mana abinci sai in na shiga na dafa.

Muna yin taro sau biu. Wani lokaci mu kan yi taro sau uku a kowane mako. Idan an samu matsala ma wani lokaci mu na yin taro yana fin sau uku a mako, amma ba mu fata a samun matsala kuma.

Yadda nake jin hayaniya shine hayaniya kalan abu ne wanda yake kawo tashin hankali. Hayaniya kalan abu ne wanda baya kawo zaman lafiya ni kuma ina son kiyayewa.

Eh ina son ɗaukan hotuna, inna ɗauki hotuna ina ajiyansu a cikin waya na in ajesu saboda, nan gaba zan yi amfani da shi in kwatanta yadda nake da da yadda nike yanzu.

Eh ina zama kan gwiwa amma a wani lokaci kuma yana sa ƙafa na tsami da ciwo saboda kiyayewa ni kuma abin da nake yi shine in nagaji in kwantaka kayana.

Eh ina son kallon faɗuwar rana domin da yamma ina son zuwa koyi yadda nake kallon launinsa. Yana mini kyau, wani lokacin akan iya ɗaukan hoton faɗuwarsa.

Ina cin abinci a kan titi ne ko wanj lokaci akwai hotel da ke gefen wajen aikina, amma abincin su na da tsada sosaai.

Eh ina iya bada barkwanci, wani lokaci ina bayarwa amma wani lokaci in ban shirya ba ba na badawa. Ni ma wani lokaci ana bani barkwanci amma ba kowane lokaci ba.

Eh ina rufe baki lokacin hamma, dalilin da yasa nake rufe baki lokacin yamma, saboda ko in inada wani cuta bazan iy yaɗawa mutane ba, kokuma bazan yadda ko kuɗa ko wani cuta ya shiga bakina ba.

Eh, ina bada shawara a aiki. Bani kaɗai ba, ma wani lokaci nake bada shawara, abokan aiki na ma suna bada shawara. Muna tantance duk wanda ya fi son mu yi anfani da shi.

Dangantakar mu da shugaban aiki gaskiya dangantaka ne mai kyau domin maigidan aikin mu gaba ki ɗaya bai da matsala yana da son shaƙuwa da mutane kuma bai da ɓatar da rai da mutane shi.

Irin nama da nake fin son ci, ina son cin jan nama wani lokaci kuma ina son cin naman kaza ko kuma naman kifi.

Wani lokaci ina iya ƙoƙari na in kalla na isa wajen aiki lokaci daidai, amma wani lokaci kuma in aiki ya min yawa a gida bana zuwa aiki lokaci daidai.

Yadda na ke ajiye kuɗi wani lokacin na ajiyesha a yanar gizo nesa na wani lokaci kuma na ajiye shi cikin asusu ne amma ya fi min tsaro a yanar gizo.

Na fi son hawa matakala. Dalili yasa nake son hawa matakala saboda ba a taɓa jin matakala ya samu matsala. Amma a kwai lokacin da lift ya taɓa ɓacewa da ni kuma bai kai ni sama ba dawo dani ƙasa ba.

Wani lokaci idan na dawo aiki da wuri na kan ci abinci irin ƙarfe takwas, wani lokaci kuma in na dawo latti kuma sai ƙarfe tara. Da nake samu in rufe inci abinci.

Eh ina sanya hula, ina sanya hula wani lokaci saboda in kiyaye ƙura daga shiga kai na. Don na bar ƙura ya shiga kai na yana tara mini datti kuma yana sa kai na kaikayi.

Yadda nake share ƙura shine ina share ƙura sau uku wani lokaci nakan share shi sau huɗu amma kuma idan aiki ya yi mini yawa bana samun zarafin share shi sosai yadda nake saba sharewa.

Na fi son yanayin da zan samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda ba sai ana hayaniya kusa ba. Ni kalan mutum ne wanda nake son kauce ma fuska yayin da akwai hayaniya.

Abincin gargajiya da na fi so shine na fi so tuwo da miyan aleyaho ko kuma samu tuwo da miyan dargaza da kuma samu, ah, shinkafa da wake.

Ina yanka farce na wani lokaci sau biyu ne a, a sati domin farce na yana tsira da wuri. Misali a ce idan na yi wanki yana tsira da wuri.

Zanen bangoginmu kala biyu ne, ta gefe ɗaya akwai baƙi ta ɗayan gefen kuma akwai fari, sannan kuma ta gefe ɗaya kuma baƙine zalla.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo. Dalilin dayasa nake ajiya a yanar gizo sabida ya fi mini tsaro kuma duk lokacin da nake buƙata zanje in ɗauko sa in same sa lafiya.